Kiran video call haka ke nan kake nufi ko kuwa? Indai bidiyo ina kira-kira, ina yin kiran bidiyo haka video call. Haka misali da 'ƴan gida idan ina nesa haka misali ko na yi wata tafiya ko wani waje haka mai nisa, to nakan kira bidiyo call haka da 'ƴan gida mu gaggaisa. Nakan kira bidiyo ga wani mutum wanda bai ma ƙasar. Nakan kiransa bidiyo call, muyi waya da shi, yana ganina ina ganinsa. Ƙwarai, wani lokacin ma video call meeting ne haka ko a group ɗin mu na makaranta ko haka dai muyi da wani dai haka ko abokin karatu ko kuma haka irin misali kamar mutum in budurwan shi ce. To akwai voice call da za ka ga gida, mai gida yana da kamar zan ce wani abun nan ɗinsa. To gaskiya ne, eh ina yin kira, kiran bidiyo call ina yi gaskiya. Ina yin bidiyo call da 'yan uwa, abokanai, arziki, yayu, ƙanne da dai mutane na gaskiya, na gurare daban daban. Wani ma zaka ga harkar social media ce ta haɗa ku amma saboda amana sai ka ga in je gashin nan. Ma dai ana tare komai kuma ana yi. To gaskiya ina kiran bidiyo call jifa jifa amma ba sosai ba gaskiya. Duk lokacin da na samu faraga haka, idan na samu sarari lokaci bani da wani komai zan iya zuwa, jeka dai mun gaskiya sabida gaskiya yin bidiyo call yana sake, yana su-- ƙirƙirar bidiyo call ma gabaɗayan ta ba ƙaramar hikima bace ba. To bidiyo ne za ka yi shi kira ne ko waya ce za ka yi ta kuma daɗin daɗawa kana ganin mutum yana ganin ka. Gaskiya irin yaya mun ƙara sosai kuma mun fahimci yadda abun nan yake. Ma dai kiran bidiyo call a waya ina yi ko kuma a kira ni ni na ɗaga musamman ma dai idan kiran nawa akayi. Gaskiya ina ɗaga wa sabida yanayi na yau da gobe mutum zai ara ma abu amma idan baka da gobe, eh mana ina, ina yin bidiyo call sosai gaskiya. Wani lokaci bayan lokaci haka, wani lokacin wane ya kira ni ko kuma ni a kan kai na na kira mutum through bidiyo call. Muyi maganganun da za mu yi da shi saboda sau da yawa maganganu idan mutum yana ganin ka kana ganin shi sunfi shiga ko ince sunfi ratsa mutum. To shi yasa bidiyo call gaskiya abu hanya ce wacce mutum gaskiya ba ƙaramin technology bane ba ko ince ba ƙaramar fasaha bace ba a bidiyo call. To bayan ma ka kira mutum yana jin muryar ka kana jin tashi kuma a ce wane technology ya zo yanzu wanda mutum zai ke jin muryar ka, ah zai ke ganin ka kana ganinsa. To ka ga ai wannan abu ne wanda gaskiya dole yayi mu ji daɗi gaskiya mu ƙara godewa Allah gaskiya saboda wannan technology ba ƙarami bane ba. Ina yin kiran bidiyo call kuma gaskiya ka ga musamman irin mutanen da suke ƙasashen Turai dinnan ko ƙasashen Larabawa kai ƙasar waje gabaɗaya ma dai. Idan misali ba irin bidiyo call ba haka ta WhatsApp. To gaskiya in ka ce kati za ka sa ka riƙa kiran irin waɗannan layukan wallahi wani katin ma sai ka zuba shi da yawa kuma ba zai yi abun da kake so ɗin ba. Amma in data ce kana buɗe datarka za ka kira mutum kuma ta shiga kuma ka ga ya ɗaga. In bidiyo call ɗin ma za ku yi daidai ne in kuma haka voice call ne shi ma normal ne. To gaskiya ina yin kiran.